Menene abin sha da ka fi so? Ah, hn, ai ni kamamma coke ne ko, ko fanta. Akwai de waɗa na fi so ciki. No, nafi san sprite.

Kana yin aiki bayan lokaci? A sosai ma. Nakan yi aiki in kwada ban da wani abin yi. Nakan yi dai wasu ayyukan. Eh sosai.

Ca ai ina siyan abubuwa da dama kaman su abinci, kayan abinci, su nama, alaiyahu, su kayan gona, su kayan miya, kayan sawa ma duk ana siya su kayan provision ɗin nan dai, duk ba za a rasa ba.

Yadda nake kare kaina daga sauro, ina shiga, ah, mosquito net wadda ake kira da, um, ragar sauro. Tana kare ka daga cizon sauro.

Nawa ruwa kake sha kullum ni fiyawata muke sha, kuma fiyawata a rana zan iya shan kamar leda biyar. A takaice, a takaice in sha leda biyar haka e.

Ka fi son miya mai zafi ko sanyi? Ni na fi son miya mai zafi. Abincin ma karan kanshi ina son mai zafi. In ci abinci da zafi, in san eh ina cin abinci. Ba mutum ya ci abinci ƙalau, kana ci yana taƙura ka a wuya ba. Ina, na fi son abinci mai zafi gaskiya.

Ah nidai gaskiyan magana ban gane wannan kalman ba. Wai kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Ni bansan menene ake nufi da kwamfuta ba, amma dai nasan shirye-shirye. To me nake shiryawa?

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh sosai ma ina ajiye kwafin bayanan ku. Eh ina ajiye wa fa sosai. Ina ajiye don yana da kyau kuma ya kamata.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Muna da dan- muna, muna hulɗa sosai. Mukan yi magana, mu gaisa, mu ci abinci tare, muyi wasu harkokin ma tare duka.

Hmm. Kana koyan, ah, wata yare? Eh, ka ga na farko ina jin Hausa, ina kuma jin Turanci, ina kuma jin Jukunanci da kuma, ah, ɗan fillanci, fil-fil-filfil ɗe da kuma, umm, shi ke nan abin da nake ji. Shi mafi fil ɗe din ba sosai nake ji ba, kaɗan nake ji.

Kana mike jiki da safe eh? Inna tashi da safe ina mike jiki, in jujuye jiki, inje inɗanyi guje guje, inyi tafiye tafiye innagaji in dawo.